"Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali?" Eh, ni muryata matsakaiciya ce, wato ba'a hankali ba kuma ba da ƙarfi ba Kasancewar ni mace ce, kuma mai manyan shekaru, kusan na fi ce yarinta. Saboda haka muryata ta kasance, ta cikakkun mata ce ba ta yara ba. Saboda haka ta kasance matsakaiciya, ba a hankali ba kuma ba da ƙarfi ba. Kasancewar ni mace ce, kuma mai manyan shekaru, kusan na fi ce yarinta. Za ka ga akwai mata masu kamar muryar man, maza, sannan kuma wanda suke masu ƙarfin murya, ba'a hankali ba amma mafi akasari waɗanda aka sani masu ƙarfin murya su ne maza. Duk dai cewa, suma akwai wanda Allah ya musu baiwar yin murya a hankali kamar na mata. Wanda waƴansu suke kiransu da ƴan daudu. Duk da ce wa mun san cewa waɗannan mutane ba kowa ne yake daudu ba, ko kuma ba kowa ne yake son muryarsa ta kasance a haka ba, Kawai Allah ne ya yi shi maƙogaran sa yake fitar da muryar, sautun murya a hankali. Muryoyi kala-kala ne idan ka ji muryar yara suna da siririyar murya, saboda ana faɗin cewa maƙogararsu bai gama buɗewa ba, Sannan, manya masu ƙiba suma waƴansu ana musu zaton cewa suna da babbar murya. Duk da ce cewa abun ba a haka yake ba, abun daga Allah ne. Kowa da irin baiwarsa a wajen murya. Murya ta rabu kashi-kashi iri daban-daban. Wani muryarsa tana da zaƙi, wanda yawanci masu irin wannan zaƙin muryar su ne suke yin daɗi da waƙa, idan sun yi waƙa muryarsu tana yin daɗi kuma ana sauraron waƙoƙinsu. Amma duk mai babbar murya wanda muryarsa ba a hankali take ba, zai wuya ka ga ya na yin waƙa, domin muryarsa tana yin gwaran-gwaram, ba zai iya yin waƙa ba, ko da ya yi waƙar ba za ta yi daɗi ba. Ko dama kuma za ta yi daɗi sai dai idan ya canza salon muryarsa ko kuma ya canza yanda ala'marin gyara ya yi amfani da na'urar tace murya, ko kuma na'urar gyara murya, ya zuwa wani sauti da ban da ba nasa ba, yanda muryar za ta yi daɗi, Tabbas mutane sun fi son sauraron waƙoƙi wanda muryarsa take a haka, yanda take, ba tare da an tace ta ko kuma ba tare da an gyara ta ba. Mutane sun fi son sauraron waƙoƙin mutane waɗanda suke na muryarsu wadda take siririya, ƙaramin murya, wadda take a hankali ba me ƙarfi ba.

Kana pikicin tufafi? Idan aka ce pikicin tufafi, yana nufin kana fincikar tufafi wato kana tatsinge kayanka. Ni ma ƙaramar yarinya ba ce, saboda haka bana fincika kayana. Yara ne mafi yawan wanda suke fifice kayansu domin su ma ba su da hankali ko ma ba su da wayo. Amma duk me hankali baya picce pip pi picce kayansa.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana na ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku na rana. Domin idan na farsa daga bacci ina cin abincin safe na misalin ƙarfe tara ne wato da hatsi zuwa ƙarfe goma. Sannan bana ƙara cin abinci sai zuwa ƙarfe biyu ko zuwa ƙarfe uku. Domin wannan shine yanda na ƙara ƙarin cin abinci na. Cin abinci barkatai yana sa ƙullon mutum ta toshe. Sannan kuma idan mutum baya cin abinci yanda ya kamata cutar gyambon ciki za ta kama shi. Gudun wannan cuta kada ta kama ni saboda ta zamo ruwan dare a ƙasar mu Najeriya kuma a arewacin Najeriya muna da wannan cuta sosai muna fama da ita domin rashin wadataccen abinci ko kuma abinci mai inganci da kuma wanda ya cika ƙa'idoji shine yake kawo wannan cuta har ta zo ta yi wa mutum illa. Ana kirkan wannan cuta da cutar yunwa domin kuwa rashin tsara cin abinci yanda ya dace shine yake kawo sallar haifar da wannan cuta. Mutane waɗannan masu yin wannan cuta yawancinsu basa cin abinci a kan lokaci suna ɗaukan lokaci mai tsaho kafin su ci abincinsu ko kuma suna tacazar lokacin cin abincinsu ko kuma suna cin abinci mai yaji da kuma ko tsami da makamantansu. Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana na ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku na rana. Domin domin ance lafiya ita ce uwar riƙi. Idan har mutum baya so ya kasance cikin cuta kullum dole ne ya san abin da yake ci mai kyau ne ya-ya kuma ya ci shi a kan lokaci yanda ya dace. Tabbas lafiya idan babu ita ba za ka iya yin komai ba ba za ka iya jin daɗin komai daɗin komai ba. Ya kamata kowa ya kula da lafiyarsa yanda ya dace. Shi yasa nake cin abincin rana ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku na rana.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ina samun waje, in, fake idan ina halin tafiya ne a lokacin ko ina waje. Idan kuma ina cikin gida ne, ina samun waje in zauna in natsu domin ko in yi shiru ko kuma in yi karatu ko kuma in yi bacci. Tabbas ba a son a fiye yin surutu lokacin da ake yin ruwan sama. Sannan kuma ba a son mutum ya kasance yana, eh, tsayawa a ƙarƙashin bishiya lokacin da ake ruwa domin aradu wato wanda ake kira da thunder za ta iya sauko wa mutum ko ta sauko ga wannan kan bishiyar har ta yi wa mutum illa. Domin idan wannan aradun ta sauko kan bishiya tana ƙone wannan bishiyan ne ƙurmus sai dai ka ga toka. To, dukkanin wanda yake ƙarƙashin wannan bishiyar a lokacin da wannan abin ya sauka shi ma zai mutu ne. Za ka ga ya narke ba tare da an ga wani abu ba sai dai kuran aka gawo mutum kamar wanda aka ƙona a cikin wuta. Tabbas lokacin da ake yin ruwa mu a Musulunci an koya mana cewa mu yi karatu alqur'ani ko kuma mu zauna cikin natsuwa mu dinga salati da issigifali domin lokacin da ake ruwa ana yarda tan cewa rahamar Allah na sauka a wannan lokacin. Duk addu'ar da ka yi a wannan lokacin za a amsa maka ita. Shi ya sa muke yin addu'a a lokacin da ake yin ruwa. Kowa da al'adarsu kuma da addininsu. Mu wannan shi ne abin da addinin mu ya koyar da mu.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? A mafiya yawa, domin nishaɗi, ina kallon fina-finai na ƙetare ko na cikin gida, ko kuma in saurari wasu waƙoƙi. Tabbas, waɗannan abubuwa suna sa ni nishaɗi, ko kuma in yi hira tare da ƴan gidanmu. Wannan shine abin da yake sa ni nishaɗi. Kowa da abin da yake sa shi nishaɗi, da akwai wasanni kala kala da mutane suke yi domin nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Tabbas, musamman kallon fina-finai abune mafi sauƙi da zaka iyarsa a ko ina. Diddachiwaya teknolaji ya zo wato fasaha ta zo iri daban-daban inda ko da ba a gidan talabijin ba, mutum zai iya amfani da wayan hannunsa wato salula domin ya yi kallon fina-finansa cikin sauƙi a ɗakinsa ko kuma a duk wani inda yake. Tabbas, akwai fina-finai masu nishaɗantarwa kamar irin su ban dariya da kuma na tarihi. Waɗannan fina-finai suna matuƙar sanya ni nishaɗi. Yara suna kallon abin da ake kira wasan yara wanda ake yinsa ake shirya shi wanda ake kira a turance da cartoon. Wannan yara suna matuƙar sonsa kuma ana son a dinga sakawa yara suna kallonsa domin yana koya wa yara dabaru kala kala iri iri. Sannan za ka ga yaro a inda ya fi karkata inda za ka ga cewa mene ne sana'a ko kuma abin da ya dace da shi idan ya girma. Idan ka same fina-finan faɗa ne ko kuma fina-finai waɗanda suke na wannan yara, za ka ga cewa ya mai da hankali kuma yana yin abin da ya dace. Sannan yana san ya shi nishaɗi. In ko da wa yara sun dawo daga makaranta ne, idan suna buƙatar hutu, an sami baccin rana kamar na awa biyu, ya kamata ku kunna musu wannan kallo domin su sami nishaɗi. Kwakwalwarsu za ta yi tas-tas domin kwakwalwar da ta yi karatu tana kasancewa cikin gajiya ne. Amma idan har ya yi wannan karatu sannan kuma dan samu bacci ko kuma ya ɗan yi wani wasa, zai sami nishaɗi yanda ya kamata. Kowa da yanda yake ganin nishaɗi kuma kowa da yanda yake samun yin nishaɗi. Wani bacinsa ma ko yaushe ne nishaɗi duk sanda ya wani aiki zai je ya yi bacci, to idan hanyye tashi zaka gan shi cikin nishaɗi. Ya wadatar da shi saboda kwakwalwarsa ta samu hutu. Wasu suna zuwa wajen wasanni kamar irin su ƙwallon ƙafa, ƙwallon kwando da dai sauransu domin su yi nishaɗi. Waɗansu kuma suna zuwa wajen yin wasanni kamar irin su snooker da dai sauransu domin su ma su yi nishaɗi. Ana son dai mutum idan har zai yi nishaɗi, ya yi nishaɗi cikin natsuwa da hankali, ya yi kuma abin da ba zai cutar da shi ba. Waɗansu suna zuwa hawan dawakai, tseren dawakai da dai sauransu don kuma su yi nishaɗi. Sannan ga mata da maza akwai abubuwan da aka, aka yi gamayya wajansu. Waɗanda mata za su iya yi, maza za su iya yi domin su yi nishaɗi. Sannan kuma akwai waɗanda mata sun fi yinsa ko kuma mazane suka fi yinsa. Akwai abubuwa iri daban-daban de da ake yi domin yin nishaɗi matuƙa. Amma ni ina yin kallon fina-finai ne abin da suna iya sa ni nishaɗi. Ina samun fina-finai na ban dariya. Akwai fina-finai na ban dariya na irin ƙasashen ƙetare irin su Korea, China wato ƙasashe Japan da dai sauransu waɗanda fina-finansu sun iya tsara su yanda zai nishaɗantar da mutane, yanda za ka ga ana yin abubuwa na ban dariya da birgewa, yanda zai sanya mutum ya yi nishaɗi sosai yanda ya kamata. Wannan shine a takaice yanda kowa yake yin nishaɗi ya bambanta dana kuwa.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce na duk sati, gobe duk bayan kwana goma. Ya danganta da yadda al'amarin ya kasance. Wani lokacin za ka gan cewa farce na yana saurin tsirowa, saboda haka ni kuma ba mutumce wadda nake tara farce ba. Domin mu tara farce a addinin Musulunci kamar ƙazanta ne gaskiya. An umarce mu da mu tsabtace jikinmu, da muyi aski da kuma mu yanke farce. To ni ina yanke farce na duk ranar Juma'a. Ranar Juma'a rana ce babba, koda kasance abin alfahari a wajen musulmai. Shi yasa muna iya tsabta yanda ya kamata, yanda ya dace, fiye da kullum duk ranar Juma'a. Shi yasa nake yanke farce na duk ranar Juma'a. Ina yanke farce duk ranar Juma'a, wayansu kuma suna da mabambantan rana da suke yanke farce. Ina yanke farce na ba can ciki ba, saboda ni idan na yanke farce na can ciki, yana zama min ciwo, sannan kuma ya dinga min zafi. Sannan daga haka yasa nake yanke farce na daidai gagargado, yadda bazai min zafi ba. Kuma idan sanda zaku yanke wa yaran ku farce, ku yanke musu da abin yanke farce kuma a hankali, yadda baza ku ji musu ciwo ba. Domin wannan raunin yakan iya janyo wa mutum, ya kasa amfani da hannunsa kuma ya kasance yana mashi zafi sosai. Sannan wannan raunin idan data yi shiga ko kuma, wani ciwo zai iya samun damar shiga cikin jikin mutum sanadiyya wannan yankan farce. An duk sanda zaku kai yaranku wajen masu yanke farce wanda ake kira wanzamai a Hausance, ya kamata su tabbata suna tsaftace wannan abin yanke farce nasu. Su yi wa mutum amfani da sabuwar reza, wadda bata ba amfani da ita ba. Saboda yi wa mutane amfani da ƙarfe, yakan iya sanyawa wani ciwo daga jikin wani mutum ya koma jikin wani mutum, ko kuma wani mutum ya samu wannan ciwo sanadiyar rashin tsafta da kuma kariya yanda ya dace. Tabbas, yanke farce yana daga cikin tsafta mafi girma a wajen mu musulmai. Domin kuwa koda ace a lafiya, idan mutum ba yanke farcen sa kuma yana ta abinci da hannu, datti da dukkan wayansu ƙwayoyin cuta zasu iya shiga ta cikin wannan farcen, su shiga cikin abincinsa kuma ya ci.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ni tabbas ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa wata sinadari ce abinci mai daɗi sannan kuma a lafiyance tafarnuwa tana maganin cututtuka da dama. Tana maganin ƙwayoyin cuta waɗanda ake kira da bakteriya sannan kuma ta maganin sanyi ce sadidan. Saboda haka ne ya sa muke yawan amfani da tafarnuwa a cikin amfa abincinmu domin muyi rigakafin cutar sanyi. Domin yanayin rayuwar mu muna kasancewa muna shan kayayyakin sanyi, ya kamata ace mutum yana amfani da to da magani na gargajiya ba kawai yaje ya tashan magunguna na asibiti ba. Tafarnuwa tana ɗaya daga cikin sinadarai da suke ake amfani dasu a nama domin tana rage ƙarnin nama fiye da yanda ake tsammani sannan kuma ta samar maka da wani ƙanshi da sinadari wanda ake buƙatar ajiye shi a dukkan nama mai inganci. Tabbas ni na kasance bana son ƙarni a cikin nama ko abinci saboda haka ina amfani da citta da tafarnuwa wajen sarrafa namana a koyaushe. Idan har bani da tafarnuwa dole ina samun citta, idan har bani da citta dole ina samun tafarnuwa. Wayannan abubuwa suna taka rawar gani a rayuwar mu sosai duk da cewa abubuwa ne da wayansu su ke ganin basu da mahimmanci. Kuma idan ka duba a al'adance ko kuma a tarihance tun lokaci mai tsaho na da akwai wayannan sinadarai na citta da tafarnuwa kuma ana amfani dasu tun tuni tun da wajen haɗa magunguna na gargajiya iri daban daban. Wayanda kuma wannan magunguna an haɗa su kuma an samar da su an gwada su kuma an tabbatar da cewa suna aiki yadda ya kamata. Tabbas ya kamata ace idan mutum yana mura ya hada ya samu tafarnuwa da zuma ya haɗa ya cakuɗa ya ya sha cokali biyu idan yara yan. Idan yaro ne kuma aba shi cokali ɗaya safe da daddare. Tabbas za kaga canji mafi girma a jikin waɗannan yara domin tana maganin sanyi yanda ya kamata. Tafarnuwa gaskiya tana maganin abubuwa tsari ce domin akwai ƙwari irin su tsaka da ake maganin su da tafarnuwa. Idan an saka wannan tafarnuwa a duka kusurwoyi na gida, waɗannan ƙwarika masu cutarwa suna yin nesa da wannan gida. Tabbas tafarnuwa tana da amfani a rayuwan mu gaba ɗaya kuma ina ba wa kuwa shawara da ya dinga amfani da waɗannan tafarnuwa domin magani ce sadidan kuma wadda bata da wani illa idan har an bi tsarin doka da kuma tsarin da likita ya baka ka bi. Domin a komai idan ka ci shi da yawa ko kuma ka yi shi da yawa yakan zama maka illa. Amma idan har ka bi doka ka bi ƙa'ida babu abun da zai sameka sai dai alkairi. Shi ya sa a kome idan zaka yi ka samu wanda yasan wan da ya ke da sanayya sosai a kan abun da za ka ci ko za ka sha yanda bazai maka illa ba.

Nawa ne yawan danginku a gida? Gidan mu gida ne na ahali da yawa. Mun kai misalin mu goma sha huɗu. Bayan mahaifinmu da mahaifiyar mu sannan kuma muna da kishiyar mahaifiya wadda take abokiyar zaman mahaifiyar mu ce wadda mu yaran gida mun kasance mu goma sha ɗaya ne. Tabbas akwai gidaje wanda suke da yawa ahali da yawa akwai kuma gidaje wanda suke ahali mara yawa. Mu dai muna cikin matsakaitan gida wanda muke ahalin mu muna da matsakaiciyar ƙirga. Waɗansu gidansu suna zama ne tare da kakanninsu da goggonninsu da kuma kawunninsu. Waɗansu kuma kowa ahalinsa, iya matarsa da ƴaƴansa ne kawai suke zaune. Wani kuma yana ɗebi wani yara daga gidan marayu domin ya riƙe. Domin riƙe maraya tabbas ana samun lada daga wajen Ubangiji mai yawa.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ni dai bana rera waƙa a lokacin wanka. Waƙa wata aba ce da ake yin ta don nishaɗi. Wanka kuma ana yin sa ne a banɗaki domin tsaftace jiki. Tabbas mu al'addininmu na Musulunci ne kuma al'adarmu ba a yadda mutum ya shiga banɗaki ya dinga surutai ba, domin duk mai surutai zai iya gamuwa da wata cuta. Domin banɗaki wajen zaman mutanen ɓoye ne, wato wanda ake kira da aljanu. Mun yarda cewa aljanu za su iya kama mutum sannan kuma su same wa cuta. Sana diyar yin waƙa ko kuma wasa ko kuma surutu wanda bai dace ba a banɗaki. A duk lokacin da mutum ya shiga banɗaki ana so ya rufe bakinsa, ya yi shiru, ya yi abin da ya kai shi don buƙatar sa sannan kuma ya bar banɗakin ba tare da wani surutu ko hayaniya ba. Tabbas yin surutu a banɗaki mu abu ne haramtacce wanda ba akan ƙa'ida ba. Idan har mutum ya yi surutu a banɗaki to kuma yana iya samuwa da shi kuma abu ne wanda zai kasance mara kyau. Shi ya sa dole mutum ya kare kansa kuma ya bi a hankali domin kar ya yi surutu a banɗaki. Waɗansu suna ganin surutu a banɗaki ba komai bane. Shi yasa har suke yin waƙa ba ji ba gani a banɗaki. Waƙa a banɗaki gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Shi ya sa bai kamata ka shiga da waƙa ka na ji ko kuma ka dinga rera waƙa da bakinka a sanda kake yin wanka ba. Ni dai gaskiya bana yin wannan al'ada saboda abu ne mara kyau sosai. Waƙa ana yin ta ne a wajaje, fili, ƙofar gida, ɗaki ko falo ko wani abu makamancin haka ko wajen wani taro. Amma bai kamata, bai kyautu a ce mutum yana yin waƙa a banɗaki ba. Dukkanin ƴan gidanmu ba mani kaɗai ba. Mahaifiyata, mahaifina, kowa da kowa ƙannena da dukkanin sauran jama'a gaskiya muna kiyaye wa wajen muga mun shiga banɗaki, mun yi wanka ko kuma mun yi dukkan wani buƙatunmu ba tare da mun yi waƙa ba. Ko da ba waƙa ba ko da karatu ne bai kamata a ce ana yin shi a banɗaki ba. Dukkan wani surutu ya haramta a yi shi a banɗaki. Kuma kariya ce babba mutum ya tsare kansa domin ya ga cewa ya yi abin da ya dace. Domin idan wani abu ya same shi ba zai yi kuka da kowa ba sai dai ya yi kuka da kansa. Ya kamata mutum a ce duk sanda zai shiga banɗaki ya shiga cikin natsuwa a hankali sannan ya tafi da haske. Sannan kuma bai kyautu a ce mutum yana waƙa ko kuma wani abu makamancin haka a banɗaki ba. Waƙa kala kala ce, iri iri ce amma dukkanansu babu wata waƙa da aka ce a dinga rerata domin shiga banɗaki ko kuma a dinga yin ta a banɗaki. Yaran da za ka same su suna yawan shiga banɗaki suna yin surutu ko kuma suna yin waƙoƙi. Dukkanin iyaye masu hankali suna hana 'ya'yan su, ƙannensu da dukkanin wani na jikinsu, 'yan uwa waɗanda suke ƙauna da barin yin waƙa ko surutu a banɗaki. Domin yin waƙa a banɗaki lokacin wanka abu ne wanda yake mai matuƙar mune. Ya kamata mu dinga kare kanmu daga dukkan wani abun da zai same mu ko da a ce ba mu ba wa yansu 'yan uwanmu abin zai samu. Mu dinga faɗakarwa da su da cewa su dinga kiyayewa lafiyarsu. Cin abinci shaba shi kaɗai ne da yake kare mutum daga zama lafiya ba. Akwai abubuwa na al'adu waɗanda suke tabbatattu ne kuma sun samo tarihi ne yanda ya kamata a ce muna kauce musu domin mu zauna lafiya. Abubuwa waɗansu suna yadda sun yarda da cewa akwai aljanu wayansu kuma sun yarda da cewa ma akwai aljanu ko kuma aljanu zasu iya cutar da mutum ba. Tabbas banɗaki wajen zamansu ne saboda haka ya kamata a ce muna kare kanmu, muyi abun da ya kai mu kawai ba tare da mun je mun takura masu a wajen zamansu ko kuma wani abu makamancin haka ba. Kawai mu je mu yi abun da ya kai mu, muyi wankanmu cikin salama mu fito ba tare da mun je mun yi waƙe waƙe ba. Waƙe waƙe a banɗaki abu ne wanda yake da muni kuma bai kyautu a yi shi ba. Saboda haka ni bana yin waƙa a lokacin da nake wanka kuma bana so kowa ya dinga yin waƙa a lokacin da yake wanka saboda abu ne ba mai kyau ba.

Wane kayan marmari kika fi so? Akwai kayan marmari iri daban-daban. Idan aka ce kayan marmari a hausance ana nufin irin su kankana, abarba, tutfa, lemon ɓawo, ayaba, ruman, kashu, kwakwa da dai sauransu. Dukkan su waɗannan kayan marmari ne masu daɗi, masu garɗi, masu zaƙi da dai sauransu. Amma ni waɗanda na fi so ina son ayaba. Tana ɗaya daga cikin kayan marmari waɗanda nake so. Ayaba tana da sauƙin ci, sannan kuma tana da daɗi, sannan tana ƙara lafiya da kuma ƙarfin gani da dai sauransu. Sannan kuma ina son kankana. Itama kankana tana ɗaya daga cikin kayan marmari da nake so sosai. Fiye da hayan da ake tsammani. Ya kamata ace kowane ɗan adam ya dinga cin kayan marmari. Ko da ace ba irin nawa ba amma duk mutum ya dinga cin kayan marmari domin suna taimakawa lafiyar ɗan adam. Suna kare mu daga cututtuka sannan da kuma suna da rai da jikinmu yake bukata wanda ake kira a turanci da vitamins wanda a jikin waɗannan kayan marmari akwai su da yawa a ciki wanda zai iya kare mu daga kamuwa daga cututtuka iri daban-daban sannan ya ƙara mana ƙarfuwa jiki don mu kasance masu cikin ƙoshin lafiya. Akwai kayan marmari masu zaƙi. Wato idan aka ce zaƙi, suna da ɗanɗanon zaƙi ne. Akwai kuma kayan marmari waɗanda ba zaƙi ne da su ba, suna da garɗi ne. Akwai kuma waɗanda suke da tsami ne kamar lemun tsami. Sannan kuma akwai kayan marmari waɗanda suke busassu. Akwai kuma kayan marmari waɗanda suke da ruwa ne a ciki. Waɗansu kayan marmari kamar irin su goruba su ma kayan marmari ne. Suna cikin lissafin kayan marmari amma kuma aka gan su a bushe sai dai a ɓamɓare su a ci su kuma suna taka rawar gani don yaƙi da cututtuka. Sannan kuma ana amfani da su wajen magunguna iri daban-daban kamar goruba ana amfani da ita wajen maganin hawan jini. Tabbas an gwada kuma an tabbatar da haka. Sannan irin su ayaba, lemu da dai sauransu su ma suna ƙara wa mutum lafiya domin garkuwan jikin mutum ta ƙasance ta cikin lafiya, isasshiyar lafiya. Yara da manya kowa ya kamata ace yana cin kayan marmari. Ko ya dinga tace su, yana shan ruwan su ko kuma ya dinga cin su a yanda suke domin lafiyarsa. Sannan kuma waɗannan cin kayan marmari ya kasu suna ƙara nishaɗi, suna sa farin ciki a duk lokacin da mutum yake cin wannan kayan marmari. Ni dai ina son kayan marmari kuma ina cin su yanda ya kamata domin lafiyata domin kuma suna sa ni farin ciki. Tabbas kayan marmari ne abun ne na ɗanɗano wanda ya kamata ace a kullum ka hada shi a cikin abincinka. Bayan cin abinci ko kafin cin abinci ka sha ko lemu ko ka ci ayaba domin lafiyarka ta ta ginu yadda ya kamata. Yara kamata ya a ce ba kullum a dinga saka musu abinci me dauke da sinadarin carbonhydrate ba. Tabbas suna buƙatar protein da vitamins da minerals da dai sauran abin da ya kamata. Akwai a turanci abun da ake kira da balanced diet. Idan har mutum baya shan kayan marmari ko tabbas wannan balanced diet ɗin nasa ba zai cika ba. Shi kuma abin da ake nufi da balanced diet shine yanayin dokoki da kuma ƙa'idar cin abinci inda zaka ci komai yanda ya dace.

Ina kake ajiye makullan ku? Ina ajiyen makulli na a waje mai tsafta, inda na san cewa ba za su ɓata ba. Ina ajiyen makulli na kusa da inda na san cewa zan ɗauke shi ba tare da na sha wahala ba. Sannan makulli na ina kasancewa na ajiyeshi ba waje wanda yake mai nisa da ni ba. Sannan ina yanko makullaye kala iri daban-daban irin wanda na san irin nawa ne za su buɗe ƙofofi na in saka su waje daban-daban saboda ƙota kwana. Domin wani lokacin kana iya ajiye makulli ka manta inda ka ajiye shi ko kuma yara su ɗaukamma ba tare da kasani ba Dud da a ƙa'ida cewa bai kamata ka ajiye makullin ka inda yaro zai iya ɗauka ya makawa sa da shi ba. Domin makulli kariya ne, daban da shi ake rufe ƙofa. Idan har ka je ka bar makullin ka inda baidace ba yaro zai iya ɗauka yai wasa da shi ko ya yamma da shi, a zo ana neman sa, ka zo ba ka san inda za ka yi ka kulle ƙofar ka ko maka buɗe ƙofar ka ba.

Muna da damar zubar da shara. Ina zubar da shara ne a cikin mazuben shara. Sannan bayan sati guda masu ɗaukan shara suna zuwa ina biyan su kuɗi domin su zubar mun da shara ta. Shara akwai shara cikin gida wato ta ledoji da dai sauransu da kuma shara ta ganye. Kasancewar mu muna da bishiyoyi a gidan mu muna da shara ta ganye sosai. Wannan shara muna haƙa rami ne sannan sai mu samu wannan ganyan mu zuba shi a ciki mu zuba ruwa sai mu rufe. Bayan shekara guda ya zama taki sai mu yi amfani da shi a cikin bishiyoyin mu. Wannan shine inda nake sarrafa shara ta. Shara kuma wanda take ta takardu da ledoji na yau da kullum kaman irin su leda fiye da wata da dai sauransu muna bawa masu zubar da shara ne su zubar da ita a waje. Akwai abubuwan da ake yi da shara wanda mutanen mu anan Najeriya ba mu ci gaba ba ko kuma ba'a yin su yin da ya dace. Ƙasashe wanda suka ci gaba suna sarrafa shara suna ƙara mi da shara abu mai muhimmanci. Idan ledoji ne suna ƙara kai wannan leda a wanke ta, a gyara ta ƙara sarrafa wata leda da ban da ita. Waƴansu kuma yin takardu ne shi ma ana ƙara zuwa a gyara su a gyara su masu sababbi masu kyau. Amma dukkanin wannan ana yin su ne a ƙasashe wanda suka ci gaba gaskiya. Waƴansu suna barin shara a ci suna toshe magudanar ruwa kuma wannan abu ne ba mai kyau ba. Ya kamata ace zubar da shara yan da ya dace. Zubar da shara a magudanar ruwa ko cikin kogi bai dace ba domin ƙwayoyin cuta da menene da dukkanin waƴannan abun da bai dace ba zai iya dawo muku ku jiƙu ara shan wannan ruwa a gidan ku ba tare da kunsani ba. Kuma kasancewar Najeriya ƙasa ce wadda har yanzu bamu cigaba ba ba'a tace ruwa yan da ya dace. Kuma ruwa abu ne mafi sauƙi inda ake ɗaukan cututtuka kamar an mai da gudawa da dai sauransu. Ya kamata mu kiyaye da shara shahararrakin mu dukkanin shara a zubar da ita yin da ya dace domin idan ba haka ba za mu iya samun cututtuka sakamakon wannan shara da za ta haifen mana.